Kai, kai, kai wallahimuna da yawa fa a gida. Muna da yawa, wanda bazan iya faɗi kai tsaye ba. Ma sai na tsaya nayi lissafin yawan mu. Saboda kai a gidanmu kut. Ai muna da yawa sosai wallahi. Gidan mu ma ai kaman ƙaramin bariki ma zance saboda yawan mu. Ai sai dai in ce ma barikin farin hula. Saboda muna da yawa, ga yara, ga manya, ga tsofaffi sai dai kuma ga matasa. Ai yawan mu kai kai yawan mu sai mutum ya tsaya, yayi lissafi tukuna zai iya ma gane adadin yawan mu. Amma aka kai tsaye mutum ba zai iya faɗin wai ga adadin yawan mu a gidan ba gaskiya. Saboda muna da matuƙar yawa. Muna da yawa sosai. To yanzu a gidan mu ma akwai ɗakunaaa bari ma inyi lissafi in gani. Ɗakin Maman Imamu ɗaya, ɗakin ɗakina, ɗakin Hajiya, ɗakin Maman Bature, ɗakin, ɗakin, ɗakin maman, ɗakin maman me sunanta ma? Ga tana da suna. Eh, ɗakin ka-- ɗakin Maman Farha yau na tuna ɗakin Maman Farha. Sai ɗakin Maman Yusuf, ɗakin Maman Fatima, ɗakin Maman Batula. Itane Maman kawu kenan. Ɗakin Maman Abdurahman, ɗakin Maman ƴan biyun. Sai ɗakin Maman Yakubu. Sai ɗakin, ɗakin Yauwa, ɗakin Matan Abubakar, ɗakin Matan Manniru. Sai ɗakin wa kuma ban kira wa Yauwa. Sai ɗakin Bature da ɗakin Kabiru Baffa. To sai ɗakin Yauwa, sai ɗakin Antin Mama. To dukkansu kuma duka waƴannan dake ɗakunan nan dana lissafo duka suna da 'ya'ya. To kun ga ke nan muna da yawa gaskiya a dangi. Muna da matuƙar yawa duka suna da 'ya'ya. Daga mai 'ya'ya shida sai mai 'ya'ya biyar sai mai uku sai mai huɗu sai mai biyu, mai ɗaya, mai uku duggaa sunan dai ba dai a cewa komai. To gaskiya muna da yawa a dangi gaskiya. Saboda duk ɗakunan nan dana lissafo in dai ban mamanta wani ba ma tukun, dukkansu suna da yara. Dukkansu ɗakunan suna da yara. Ɗakina ne kawai ba yaro saboda ni, eh ban haihu ba gaskiya. Amma duk sauran ɗakunan duka suna da, suna da yara. To kun ga ke nan dangin mu na matuƙar ya wanda bazan iya faɗin su kai tsaye ba. Don kamar yanda na lissafo ɗakunan yanzu in zanyi, dole shi ma sai ina lissafo su yaran ɗakunan. Sai na ringa lissafa su ɗaya bayan ɗaya. Wanda kuma zai ɗauke ni lokaci kafin ma in gama. Ma har lokacina da kuka bani na minti biyar ma zai cika ban gama lissafo su ba. Saboda bazan iya lissafo su a cikin minti ɗaya ba dai ya rage mani. Don yanzu minti ɗaya ya rage mun ko kuma in ce wasu sakwanne ya rage. To sai dai in faɗi eh muna dai, da yawa sosai. Muna da yawa fiye da yanda kuke tunani. Indai a dangi ne. Saboda akwai manya, akwai yara, akwai tsofaffi, akwai matasa, akwai iyaye da kakanni kenan. Su ne tsofaffin iyaye da kakanni. To wasansu ma suna da jika. Ko in ce eh da yawan suna da jika. Sanan da masu ɗiya, sanan da masu kuma ƙannai haka. Don wani ɗakin ma gaskiya sun ma wuce mutum shida dana kira ko bakwai.